Ina kar ɓar kira ya danganta da yanayin ƙiran da aka samu a ranai. Ina iya an sak kira daga ɗaya biyu uku, huɗu, biyar, shida bayan da dai ba'a iya samu. Yana danganta da yanayin rana da ya danganta da yanayin kasuwancin da ake yi da mutane.

Irin kalla fina-finan da nake so in kalla. Fina-finan da nake so in kalla irin su India. Na fi son kallon fim ɗin India akan America ko Chinese. Gaskiya, ni ma'abocin kallon fim ɗin India ne. Na fi son in kalli India musamman fasahar Hausa shi nafi kallo gaskiya. Fim ɗin India fasahar Hausa shine nake kallo. Bana kallon fim ɗin Chinese, bana kallon fim ɗin America da dai sauran wasu fina-finai amman dai nafi kallon fim ɗin India fasahar Hausa. Sannan ina kalla.

Gaskiya ina zuwa gurare da wuri sosai ma kuwa. In zani makaranta na kan je da wuri tin kahin lokaci yayi kuma gurin aiki ne ina zuwa gurin aiki tin kahin lokaci yayi. Amma wani gurare ne ina zuwa kafin lokaci yayi gaskiya. Ban makara ina zuwa da wuri, ina zuwa da wuri ko in je kayan lokaci ko in je akan lokaci amma bana zuwa bayan lokaci.

Kuma za kaga da abubuwan da ke faruwa in ka zauna kusa da taga. Saboda haka gaskiya ina son zama kusa da taga saboda ganin me ke faruwa a wurare daban-daban. Kuma za ka samu iska zaka sha iska sosai. Saboda za ka ga duk me yake faruwa. In an mota ne, na hi son in zauna kusa da taga in kuma a ɗaki.

Gaskiya na fi son a cikin nama, akwai naman Kaza, akwai naman Akuya akwai naman Tunkiya, akwai naman Sa da sauran duk namoma kala-kala dai daban-daban. Gaskiya cikin wa'innan dabbobi. Na fi son naman kaza. Naman kaza gaskiya ya himan daɗi kuma musamman ma idan aka ce in an soya shi, in aka soya shi aka cema yaji magi to gaskiya hakan yana taima ya fi daɗi. Dan na f cin i cin naman kaza gask na ki son naman kaza fiye da sauran nau'ukan namoma.

Gaskiya bana kunna Bluetooth. Bana kunna Bluetooth gaskiya. Kullum bana kunna Bluetooth. Ni ba zan tura waƙa ba ma ko zan abun nan bana kunna Bluetooth. Ko ba na sa Bluetooth a kunne na domin amfani da shi kullum. Ko amfani da shi yau da kullum. Gaskiya bana amfani da Bluetooth. Gaskiya sam bana amfani da shi. Saboda bana amfani da shi gaskiya Bluetooth. Ban kunna shi gaskiya. Saboda haka gaskiya ban kunna Bluetooth, ban sa Bluetooth a kunne na. Saboda ni ba ma'abocin amfani da Bluetooth bane ba. Ya sa kwata-kwata sam bana amfani da shi. Bana so in sa shi a kunne saboda in na sa shi a kunne, yana kawo min ciwon kunne ko yana kawo min ciwon kai. To sa Bluetooth a kunne yana kawo ciwon kai. To ciwon kai shine ke sani bana sa Bluetooth. Saboda haka kwata-kwata ni bana amfani da Bluetooth a kunne na.

Gaskiya bangogin gidajen mu suna da kalan nau'in bangogi daban-daban. Akwai nau'in kalolin bangogi daban-daban. Muna da bango wanda ba ayamma wanda aka yi ma filasta ba ayi ma fenti ba, beyi da kala. Sannan akwai bango wanda yake da kala ash ne. Akwai kala ash mai ɗan duhu. Shi ne kalan wani bango da ke daga cikin gida. Sannan akwai kala pink, pink mai ɗan haske. Shi ma pink kala ce wadda tana ɗaya daga cikin bangoyan gidan. Sannan akwai bangoyan da farin fenti ne gare su. Kala fari gare su. Kala fari ne launin fari. To wanzakin kala huɗu ke nan gare mu na, na kala bangogi. Akwai wanda aka yi ma filasta ba ayi ma fenti ba. Akwai nau'in fari wani.